Me yake sa ku duka dariya a gida ko tsakanin abokai? Eh, gaskiya abun da yake samu dukkan mu muyi dariya a gida, ko tsakanin abokai shine idan akayi magana me raha, maganan da take sa dariya, to tabbas muna yin dariya sosai sabida ko a tsakanin abokan mu, akwai abokan da idan suka zo su magan ganinsu gaba ɗaya na ban dariya ne. To suna da barkwanci sosai. Shiyasa duk abubuwan da zaka ga muna yin dariya tare sosai abubuwan na su ne gaba ɗaya da ka ga na barkwanci ne. Ah shi ya sa za ka ga muna yin dariya. Kaman ni ma yanzu a haka abokaina sun ce ina da abin dariya. Idan na zo majalisa ana zaune ana hira, za su kai kawai, "A ina maganganu ne wa'inda za ka ga ƙaramin magana se ayi dariya." Wai ina da barkwanci sosai. Shi ya sa su ke ko da ban zo majalisa ba za ka ga an zo nema na an ce min in zo, me ya sa? Ina na je na tafi aiki ne ko na yi nisa?

Ku bamu labarin sauraron rediyo da shirye-shiryen da kuka fi so. E gaskiya sauraron redio abu ne wanda e yana da matuƙar muhimanci sosai sabida idan kana sauraron redio a toh zai ringa taimakon ka a gurin ragema hira sabida zaka dinga samun labaran duniya a da kuma sha wani da ko shirye-shiryen da kuma ake sawa a na nishaɗantarwa, d akwai kuma na faɗakarwa, a da kwai dukansu da ina kuma ilmantarwa a gidan rediyo. To duka waƴannan su ne muke so uh muke sauraron rediyo da su, musamman ma labaran duniya da ake yi. Gaga da kana gida ace abubuwa na faruwa ba ka sani ba. To in kana da rediyo, a kana sauraron labarai da shi to shi ma wani abu kuma sannan dakwai faɗakarwa, dakwai nishaɗantarwa, dakwai ilmantarwa, duka a gidan rediyo. Da kwai tashoshin da duk suke irin waƴannan shirye-shirye, to su muke bi.

Wanne irin fim kake son kallo? Gaskiya ne fina-finan da nake son kallo ko kuma incin nake kallo shine fina-finan gargajiya. Dan ni sun fi daɗi kuma su nake kallo. Dan dalili kuwa in kana kallon fina-finan gargajiya to zaka ringa kallon al'adun mutane. Don kuma ni, ni mutum ne mai son al'ada musamman na gargajiya to shiyasa nake kallon fina-finan al'adu na gargajiya sosai sabida a'a ni ina ilmantuwa da su sosai.

Wane lokaci na rana kafi so? Gaskiya lokaci na ranan da nafiso, ah shine nafison gum-gabanin ƙarfe goma. Ah idan goma da tayi da zuwa ƙarfe biyu na rana to nafi son wannan lokacin saboda tun daga lokacin komi nasan yana tafiya aiki ya ɗauki zafi ah, aiki ya ɗau zafi aiki sunyi nisa lokacin jiki yake ɗauka tabbas nan a lokacin nake riƙe wuta domin in kammala ayyukan da zanyi kafin yamma tayi dare yayi kowa ya wuce.

Kana kunna Bluetooth kullum? Kwarai kuwa ina kunna Bluetooth kullum saboda ni mutum ne mai son aiki da Bluetooth kuma ina amfani da Bluetooth don sauraron kiɗa ko ɗaukan waya ma yanzu da Bluetooth na ke ɗauka, sabida na saba amfani da Bluetooth rayuwata idan na ji ba bluetooth a kunnena sai na ji ba daɗi gaba ɗaya, dan haka ina amfani da bluetooth kullum.

Kana iya busa tsaki? Kwarai kuwa ina iya bushe tsaki saboda idan raina ya ɓaci a kai mun abunda banji daɗi ba. Yanzu zaka ga na busa tsaki. Na yi tsaki alamun ɓacin rai kenan. Dan haka nina riga na saba da wannan. Ban san me yasa ba, na saba da wannan busa tsakin. Hakan, yana nufin in raina ne ya ɓaci.

Yaya kuke biyan kuɗin da ake bin ku? Gaskiya duk ƙudin da ake bina ina ƙoƙarin aaa na biya da ma ina sawa araina akan zan biya, tunda ana bi na ne. Bawai an ce an bani bane kyauta, shi ya sa nake ƙoƙari na ga na biya. Idan ana bina kuɗi hankali na baya kwanciya sainaga nasamu na biya ina tara adashi ina shiga, domin na ga na biya kuɗin da ake bi na.

Kana yin aiki bayan lokaci? Ƙwarai kuwa ina yin aiki bayan lokaci dan ni mutum ne mai son yin aiki. A ko da idan na fara aiki kuma ina so in ga na kammala. Shiyasa ko da lokaci ya ƙure bana haƙura zaka ga na cigaba da yin aiki sai na tabbatar da a na kammala aikin nan hankali nake kwanciya. Don haka ina yin aiki bayan lokaci.

Abin da ake kira da wani suna a wani wuri, me kuke kiransa? Eh, gaskiya, a abin da ake kira da wani suna a wani guri, gaskiya a yana da yawa gaskiya, sai dai ko mu lissafo kaɗan daga cikin abubuwan da ake kira da wani suna a wani guri. Kaga kamar mu a nan arewacin Nigeria nan Kaduna mu muna kiran ah. Kofi, kof muke kiranshi da kofi, sabida muna amfani da shi. Amma kuma idan kaje ah. Kaman Sokoto haka su suna kiransa da moɗa ne, ahh. Da su ce moɗa, mu kuma da kofi muke kiranshi.

Yaushe kake kwana kullum? Gaskiya nakan kwana, ah, ƙarfe sha biyu na dare kullum saboda lokacin ne nake kwana nakan samu natsuwa a tattare da ni. Ah, na gama dukkan abin da zanyi, latsa-latsan wayana, na kammala sai na zo na kwanta na yi barci. Ƙarfe sha, ah, biyun dare shine daga lokacin nan zuwa kowane lokaci zan iya yin barci.

Ku gaya mana game da bikin auren da kuka halarta. Gaskiya bikin auren da na halarta shine bikin auren abokina a Tukur. Auren sa gaba ɗaya gaskiya a, an tara mutane sosai kuma ya yi ƙoƙari sosai sabida yanda aka gudanar da sabgan auren gaba ɗaya. A abin ya burge ni sosai yanda yake aka kashe kuɗi, yayi abinci, ya taima, ya gayyaci mutane kuma kowa ya ci abinci mai kyau, har da naman kaza da sauran. Kuma ga shi nan yanzu bikin har an ɗaura auren an kai shi ɗaki.

Ku gaya mana tafiyar ku mafi nisa daga fita zuwa isa. Gaskiya tafiyar da na yi mafi nisa shine daga Kaduna zuwa Legas. A dalili kuwa ban taɓa tafiya mai nisan da na kai wannan ba. Dan na yi tafiya gaskiya tun daga dare, muka kwana a hanya muna tafiya ah mun wahala sosai sai da muka ƙara wuni kuma da yammaci sannan na isa. Sabida na ga garurruka, na ga dajijjika a hanya a sabida na yi tafiyan da ban taɓa yi ba. Kuma gashi ni bana iya bacci a mota, sai dai idan na fara gyangyaɗi haka na tashi. Nayi ci, nayi fama da ciwon kai sosai. A hanya sabida rashin bacci kuma da na isa ma haka na yi ta fama da ciwon kai har sai da na samu magani na sha.

A ganin ku me ya fi mahimmanci a rayuwa? Gaskiya abinda yafi mahimmanci a rayuwa. Shine ka girmama kanka, ka kama kanka wurin ganin ka yi abubuwan da suka dace na rayuwa, kayi nemi kuɗi ka kare mutuncin kanka, sannan kada ka cuta mutane, ka zauna da mutane lafiya, kuma ka nemi ilimi gaskiya wannan yana da matuƙar mahimmanci a rayuwa.

Ku faɗa darasi mafi girma na rayuwar ku a jumla ɗaya. Sannu sannunku bayyana shi eh gaskiya darasi mafi girma na rayuwanmu na rayana musamman ni a jimla ɗaya shi ne ɗaukan shawara. Yauwa, ni mutum ne ina ɗaukan shawara sosai sabida hakan ya sa na ɗauki, na koyi darasi sosai. Dan a shawari aka bani, aka ce na koma makaranta. Sannan na koma makaranta na je na yi karatu kuma da na gama aka samar min aiki nake yi. So wannan darasi ne sosai sabida da kwai ƙannena da abokaina da aka ba su shawarin, aka ce su koma makaranta, suka ƙi. Yanzun gashi nan sun koma sai a hankali rayuwan.

Tatsuniya a hasken wata, ku ba mu labarin wannan al'ada a yarintarku. Gaskiya tatsuniya a hasken wata wannan al'ada ce wacce a da dama gaskiya tun muna yarinta ta ba mu nishaɗi sosai. Saboda a yarintan mu gaskiya mun ilimantu da tatsuniya sosai saboda yayyen mu a abinda suka dinga koya mana kenan. Dan indai za ayi hasken wata daddare zaka ga sun kira mu suna mana tatsuniya kuma a wannan abun ya ba mu, ya bada citta sosai. Ba ma iya fita waje yau saboda a cikin gida ana bamu tatsuniya kuma muna jin daɗin shi.

Kana miƙe jiki da safe? Kwarai kuwa ina miƙe jiki da safe saboda idan na tashi da safe ah kwarai kuwa ina tashi inji jikina yayi wani iri yayi nauyi babu daɗi so ina miƙe jiki sannan nake jin daɗin jikina. In ina miƙe jikin jikin za ka ga har ƙara yake kasusuwa da gaɓoɓina suna a-amsawa alamun cewa eh jikina ya miƙu yanda ya kamata. Tabbas ina mike jiki da safe idan na tashi daga bacci. Wani lokacin ma tun daga kan katifa ma nake fara mike jikin ma kafin ma na sauko. Wani lokaci kuma a'a, sai ina riga na sauko ƙasa ah sannan nake mikewa a tsaye sai inji gaɓoɓina duka sun yi ƙara. So yanda na gaskiya ina mike jiki ah da safe idan na tashi daga bacci.

Saƙonnin barka da safiya da ake yaɗawa ko'ina, me kuka gani game da su? Gaskiya saƙonnin barka da safiya da ake yaɗawa a ko'ina suna da matuƙar muhimmanci sosai. Sabida idan kaska mutum da safe ya tashi, to abin ka taya shi murna ne. Musamman idan ya fito ka ganshi cikin ƙoshin lafiya abin ataya shi murna ne sabida wani yana nan bai iya fitowa ba sabida bai da lafiya. Tun da shi kuma wani kuma yana nan bai tashi gari ba ma, bai waye gari ba ma, ya rasu, ya mutu. Allah ya kashe shi ba tare da don Allah ya fasanka da ya bakka ba ne. Shi kuma Allah baya son shi ya kashe shi. To idan ka ga mutum sai ka taya shi murna, barka da safiya, ka gaishe shi an tashi lafiya, ya kwana iyalai kowa ya tashi lafiya, ace lafiya lau. To wannan abu ne wanda yake da kyau sosai gaskiya.

Wacce kalma kuke son faɗa don kawai tana da daɗin ji? Eh gaskiya kalmar da nake son faɗa saboda tana da daɗin ji ahh shine sa godiya thank you. Saboda ko gaisawa muka yi da mutum muka haɗu na kan ce masa na gode. Ahh godiya ma sosai zance maka nagode koda ko bawai wani abu ya bani bah haka kawai muna tare da mutum za mu zauna kawai za ka ji ina masa kalmar godiya. Kalmar tana da daɗin ji kuma ina jin daɗin fadanta.

Yaya kuke rage kuɗin abinci ba tare da rage ɗanɗano ba? Eh gaskiya rage kuɗin abinci ba tare da rage ɗanɗano ba yana hana, yana rage wa abinci daɗi wane ɓangaren sabida sai dai ko idan ko ana so a rage kuɗin abinci ba tare da rage ɗanɗano ba sai dai idan za'a rage yawan adadin abincin da za'a dafa sai a, sai a zuba kayan ɗanɗano yanda ya kamata to shine abincin za zai rage yawa amma kuma zai yi ɗanɗano yanda ya kamata.

Ku gaya mana game da kokawa, da saur-- ku gaya mana game da kokawa da sauran wasannin gargajiya. Eh, gaskiya wasannin gargajiya suna da matuƙar, daɗi sosai. Saboda idan, har sauren wasannin gargajiya kamar irin su dambe, da kuma, kokuwa da sai kuma duk, wa'yannan suna da da daɗi sosai. Saboda muna zuwa mu kalla kokuwa sannan kuma mu kalla dambe. Duk wasanni ne na gargajiya da kuma kwanbe da ake yi, duk wannan, wannan duk, wasanni ne wanda mun saba mun yi su tun muna yara.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Gaskiya gidan mu, a yana ɗauke da siminti ne, an yi fulor ɗin ƙasan shi, sabida da kafin ayi simintin a gidan mu, a babu, babu siminti a ƙasa ne kawai, sabida kaji da kuma yara da suke wasa ana yawan samun ɓata kayayyaki. Kawai muka zo muka samu shawari muka zauna akan mu zo muyi fulo ɗin gidan muka yi siminti a gidan.

Fa, kai fa, ita fa, ku bayyana ayyukan wannan ƙaramar kalmar a tambaya da labari. Eh wannan kalmar ana amfani da shi ne a gurin tambaya, kamar idan za a yi amfani, in abu ya samu wani ko kuma an raba abu za a iya tambayan ka ayi amfani da shi a ce kai fa ka samu ko ko baka samu ba. Kuma ana amfani da shi a jinsin mata suma a tambaye su ke fa kin samu ko ba ki samu ba. So wannan kalmar ana amfani da shi sosai a gurin musamman bambanta idan za a yi amfani da tambaya.

Kana raba abincin ku da mutane? Ƙwarai kuwa ina raba abincin mu da mutane saboda ni mutum ne mai son mutane kuma sannan nakan so mu ci abinci tare da mutane saboda ina, nakan yi girki, nakan kira abokai mu zo na mu ci abincin tare, sai sa'ad kuma maƙwabta haka ana basu abinci. Don haka ina raba abinci da mutane.

A ganin ku menene, ah, bayarwa? Eh, bayarwa shine ka ɗauki abu wanda kake so kake amfani da shi, ka ba wa wani wanda ka lura yana buƙatan abun nan, ko kuma a'a, kawai kyauta ne bai da buƙatarsa a wannan lokacin ka ba sa abun, to shine bayarwa.

Shin akwai abubuwan da kuke tarawa ku faɗa game da su? Eh, gaskiya da akwai abubuwan da nake tarawa. Musamman ni ina son in tara kuɗi, ina yin adashi, ina kuma tara kuɗi saboda na yi hidindimun gabana, da na iyalaina na yau da kullum. Lokacin in tara, in sai kayan abincin da zamu ci ni da iyalaina, shima ina tarawa kuma ina ƙoƙarin hakan, duk lokacin da na samu sarari, na samu aiki ko na samu wani kuɗi ya zo min. Na kan yi ƙoƙari in ga na duba menene bani da shi a gida na je na siya, na ajiye. In kuma ina da komai a gida, ina tara kuɗi saboda gudun wasu matsaloli. Kada su zo, ka zo ba ka da kuɗi ka nemi, ka nemi yanda za ka yi ka rasa.

Wane irin burodi ka fi so? Burodin da na fi so shine jofa bread. Ah, ina son jofa bread sosai saboda biredi ne wanda ya yi tasiri sosai a rayuwa. Ana amfani da shi domin a ci, a ci abinci, a ci shi da safe, a karya da shi. Kuma yana da daɗi, yana da gaudi sosai, kuma sannan ba a cika masa siga. Inason jofa bread na saba ina cin shi tun ina ƙarami.

Waɗanne sababbin kalmomin marasa suke amfani da su da baku game ba eh gaskiya akwai kalamai wanda matasa suke amfani da su, musamman a yanzu ko a gurin kuɗi ma, zaka ga idan za a ce dubu ɗaya da ɗari biyar, sai ka ji ana cewa sha biyar. Idan za a ce dubu biyu, zaka ji ana cewa, idan za a ce dubu biyu da ɗari biyar, zaka ji. Gasu nan di suna dai amfani da su da dama, wanda daga baya da ƙyar aka yi na fara gane wa.